Da farko dai ina gina dangantaka kasuwanci na da hanyar janyo kwastomomi na a jiki. Idan mutum yazo zai yi siyayya a wurina, su da yawa ina samun kama rage ummashi saboda gobe ya ƙara dawowa. Baccin nan kuma ina ajiya wasu sababbin irin hanyoyi waɗanda nake ginawa to shi wannan kasuwancin nawa da su. Idan ace mutum yazo zai siya kaya kamanna dubu biyar, da na fahimci cewa bashi to wata matsala to ina ƙoƙarin indina sam ba zai iya riƙe mun kuɗina ba kamar in ƙara mai kayan dubu kamar goma sai su kai adadin kuɗaɗi masu yawa. Ta yadda idan ya tashi dawowa zai zoman da kuɗi masu yawa. Kaga kenan wannan kuɗin waɗanda na ƙara mishi, zai sa in zai dawo ya dawo da kuɗi da yawa. Kuma sannan ƙilan kasuwanci ya ƙara ƙulluwa tsakanina da shi. A sanadiyar wannan ɗan tagomashin da nayi masa a kasuwanci. Baccin nan kuma ina gina dangantaka ta kasuwanci na ta irin zuwa kasuwanni daban daban. Saɓanin ace ina kasuwa ta gida kaɗai, a to ba kasuwar gida kaɗai nake zuwa. Ina zuwa kasuwanni kamar irin na dis sati sati. Ina zuwa kama kasuwa guda uku. Ta yadda a ko ina ina da kwastomomi da yawa, ya sa kasuwar tawa take haɓaka. Sannan kuma ina da yara kuma kullum ina ƙara janyo yara a kasuwancin na domin in dinga raba masu kayan da nake da su. Ta yadda kayana idan aka su su da yawa sukan iya ƙarewa ba tare da an ɗau wani dogon lokaci ba a sati ba. Amfanin wannan yaran da yawa da nake da su kenan.

Eh, tabbas ina sauraron rediyo gaskiya. Saboda a cikin sauraron rediyo, a nan nake jin abubuwa waɗanda suka ƙunshi irin ƙasan mu haka da abubuwan da yake ciki. Saboda tun ina yaro da na taso a wurin mahaifina saboda shi ma abokcin jin rediyo ne. To a nan na samu wannan sabawai da fasaha ta jin rediyo, shiya sa ni ma da na girma na taso da wannan ra'ayin na jin rediyo. Saboda tun ina ƙarami ina samun labarai da yawa waɗanda manya ma ba su san su ba. Hassanin diyan wannan jir rediyon da nake yi, shi yasa jir rediyo yana taka matuƙar rawar gani a irin gaskiya rayuwar da nake da cikin mutanen da muke tare da su. Ta yadda babu wani zance da za ka ga wani ya kawo mani ba tare da ina da masaniya a wurin shi ba. Saboda kusan abubuwa da yawa waɗanda suke faruwa a cikin ƙasa ko na siyasa da dai sauransu, to a gidan rediyo ana yawan wallafa su. Sannan da abubuwa ma waɗanda ba ma na ƙasa ba. So dayawa a cikin irin abokanmu wani zai zo da zance haka, to idan ya zo da wannan zancen da ya fara, sai in dakatar da shi. Bai san bacewa ba ni tuni na ji shi ba a gidan rediyo ba. To hakan ne ya sa nake yi sauraron rediyo sosai. Kuma a ko duk yaushe ina sauraron rediyo. Nan ina jima gidajen rediyo daban daban ba ma guda ɗaya ba, guda biyu ba gaskiya. Saboda kusan waya ta ashirin da huɗu awa nake yi ina sauraron gidajen rediyo. Sai dai idan waɗannan sun tashi lokacin tashinsu ya yi, to sai in kunna wannan. Kuma sannan baccin wannan ma duk irin abubuwan da za a tattauna ko da ace irin ina aiki, to ina shiga ne shafin su in je in ɗauko abubuwan da aka yi a baya. Dan saboda idan, idan na ɗauko su, to zan ji duka abubuwan da suke faruwa. Don kada a zo mun da wani zance wanda zai kasance ko ba na da amsa shi, ko kuma wani abu makamancin haka mutum ya zo mun da wani zance marar ma'ana. Amma idan ina sauraron wannan rediyon, to a ko da yaushe zan kasance ina da amsoshi idan mutane suna jayayya da ni. Ko kuma idan ko a irin majalisan wanda muke zama da dai sauran wurare waɗanda mutane suke zama. Saboda mutane ma'abuta jayayya ne. Sannan kuma su ba ma, ma saurara, ba ma su damu ba da ita sauraron wa to ina shi rediyon ba.

Eh tabbas ina yin kuka lokacin da nake yanka albasa saboda wani lokacin za ka ga albasa ta kasance mai yaji sosai. Yaji na gaske gare ta wannan albasa. To idan kana yanka ta za ka ga kana yawan yin kuka gaskiya. Amma idan kuma albasa ta kasance irin marar yaji to gaskiya ni dai ban fiya yin kuka ba. Amma mundin wannan albasar ta kasance mai yaji to gaskiya ina yawan yin kuka. Kuma ba ma ni ba ma ko da ace irin na kusa da ni ma tabbas idan ina yanka wannan albasa, inde mai yaji ce sosai tou gaskiya ana yawan yin hawaye gaskiya kaga har kuka sosai har ma kaga ido yayi jajjawur sosai saboda a gaskiya albasa inde har tana sa kuka tou za kaga mutum yana kuka sosai gaskiya so dayawa gaskiya ina irin wannan kukan inde wannan albasan ta kasance irin tou na de kasa gano wa de menene wai yasa albasa take sa kuka amma de a abinda na lura shine gaskiya yana yin albasa ce kala kala saboda ai ba ko wacce albasa take sa kuka ba yawanci wata albasan za kaga idan irin ta rika sosai in de ta reka babban albasan wannan tou gaskiya tana sa kuka wannan albasan amma kuma idan har bata reka ba sosai tou za kaga bata fiya sawa ba amma indai ta riƙa kuka ma take sawa kuka mai yawa sosai gaskiya. Don wani lokacin idan ka ga albasa ina mata kuka kai ka ce wani kuka rashi ne na wani abu wanda nayi ko kuma kamar kuka na duka na da wani yayi ko kuma dai wani abu mai kama da haka. Amma tabbas tabbas ina yin kuka gaskiya matukar dai albasa wannan tana, tana sa kuka saboda indai miyaji ce kamar yadda na faɗi to gaskiya ido yana yin kuka ka ga hawaye sun taru, sun taru, sun taru sosai. Amma in dai ta riƙa kuka ma take sawa kuka me yawa sosai gaskiya dan wani lokacin idan kaga albasa ina mata kuk to gaskiya tana sa kuka wannan albasa. Amma kuma idan har ba ta riƙa ba sosai to za ka ga ba ta fiye Kai gaskiya albasa tana sa kuka sosai musamman ma ni ko ni ragone ne dai ko kuma wani abu amma dai ita wannan albasa ta kasance tana sa ni kuka sosai gaskiya.

Eh tabbas ina tsara ayyukana waɗanda suka fi muhimmanci a kowace rana ta hanyar fidda jadawali na duka ayyukan da gare ni. Saboda ni dai na kasance ina da ayyuka da yawa. Akwai kasuwanci na da nake yi, akwai makaranta da nake zuwa, akwai ƙwallon ƙafa da nake bugawa. To da yawa dai da ina ɗan samun irin ruɗani sosai wurin yadda zan tsara jadawalin, wanne ya fi muhimmanci a ciki wanne ya kama nayi. To kuma da na tsaya nayi dogon nazari a kai, sai na fidda wato ai nashin jadawalin duka wannan ayyukan na wa dukansu a cikin kamar takarda na rubuta su. Da yadda a ko da yaushe da nazo zan kalla, zan gano, wane aiki ne shi wanda ya kasance zan fara yi. Sannan kuma daga baya sai ingon ni ne a ido yayi kasance wanda zan fara yi. Di ba da gano cewa karatu ya fi muhimmanci a duk ayyukan da nake yi sai na mai da shi ne na farko. A duk kowace safiya idan na tashi ina yi ina yawan yin fara karatu. Idan nayi karatu sannan da ƙarfe shaɗaya kuma ina tafiya ƙwallon ƙafa. Da yadda a ko da yaushe da nazo zan kalla, zan gano, wane aiki ne shi wanda ya kasance zan fara yi. To a haka na tsara jadawalin ayyukan na wa tunda na gano cewa shi karatu ya fi muhimmanci. To dole ne a cikin tsarin da zanyi ayyuka na shi ya kasance shi ne na farko gaskiya. Saboda karatu yana da matuƙar muhimmanci don dukkan sauran ayyukan ma nawa yafi su muhimmanci gaskiya. Saboda shi karatu abu ne mai muhimmanci shi yasa na sa shi a cikin a farko a cikin jadawalin ayyukan da nake yi a ko da yaushe.